Eh, ina amfani da matashin wuya sosai. Ina amfani da shi musamman idan zan yi barci da dare ko kuma ina huta a cikin rana domin yana taimaka mini in sami ta'aziyya mai kyau. Matashin wuya yana riƙe wuya a madaidaicin matsayi wanda hakan ke hana ciwon wuya da na baya. Kafin na fara amfani da shi sau da yawa nakan tashi da ciwon wuya da gajiya amma yanzu Alhamdulillah, bacci na ya ingantu sosai. Ina samun bacci mai zurfi kuma idan na tashi jikina yana jin daɗi. Haka kuma matashin wuya yana taimaka mini in huta da wuri bayan aiki ko gajiya. A ganina matashin wuya abu ne mai matukar muhimmanci musamman ga mutanen da suke yin aiki mai gajiyar da jiki ko kuma masu zama na dogon lokaci. Saboda haka ina ganin amfani da matashin wuya yana da fa'ida sosai ga lafiyar jiki. Sabili da haka zan ba da shawara cewa duk wanda yana so ya ji daɗin bacci mai zurfi ya kuma ji daɗin bacci mai cire gajiya, ya yi amfani da matashin wuya domin zai inganta bacci sosai ya kuma ba ka bacci mai lafiya kuma zai janye duk gajiyan da ka ɗiba a ƙuni.

To, yaya nake sasanta rikici a aiki? A wurin aiki, rikici abu ne da zai iya faruwa, domin mutane daban-dabanne suke aiki tare kuma kowa yana da ra'ayi da halayya daban. Idan rikici ya taso a aiki, abu na farko da nake yi shine na kwantar da hankalina, domin na san cewa fushi ko hanzari ba zai kawo mafita ba. Da farko, nakan saurari bangarorin da ke cikin rikicin da kyau ba tare da nuna son kai ba. Ina barin kowa ya faɗi abin da ke damunsa, domin sauraro yana taimaka wa mutane su ji ana girmama su. Wannan mataki yana rage zafi da fushi sosai kuma yana buɗe hanyar tattaunawa mai kyau. Bayan haka, nakan yi kokari in fahimci ainihin matsalar ba wai abin da ake gani a sama kawai ba. Sau da yawa rikici yana faruwa ne saboda rashin fahimta ko kuma matsin aiki daga jiya. Idan an fahimci tushen matsalar, sai ya zama da sauƙi a samo mafita mai kyau. Sa'anan nakan yi magana cikin ladabi da mutunci. Ina amfani da kalmomi masu sauƙi da tausayi. Ina guje wa zagi ko daga murya, domin hakan kan ƙara rikita al'amura. Maimakon haka, nakan ƙarfafa tattaunawa da gaskiya inda kowa zai iya bayyana ra'ayinsa cikin natsuwa. Haka kuma, idan akwai kuskure daga bangarena, nakan yarda da shi ba tare da jin kunya ba. Wannan yana ƙarfafa amincewa a tsakanin abokan aiki kuma yana nuna cewa burinsa shine zaman lafiya da ci gaban aiki, ba wai nuna ƙarfi ko rinjaya ba. A wasu lokutu, idan rikicin ya fi ƙarfina, nakan nemi shiga tsakani daga shugaba ko wanda ya dace. Wannan ba rauni ba ne illa hikima ne, domin manufar ita ce a warware rikicin cikin adalci da gaskiya. Idan an samu shawara daga sama, hakan yakan taimaka wa kowa ya karɓi sakamakon aiƙi cikin sauƙi. A ƙarshe, nakan yi kokari in koyi darasi daga kowane rikici domin in guje sake faruwa irinsa a gaba. A ganina, sasanta rikici a aiki yana buƙatar hakuri, sauraro, mutunta juna, da neman mafita.

Eh ƙware ƙwawa inayin kiran bidiyo. A yau kiran bidiyo yana samu wani muhimmin bangare na rayuwata musamman wajen sadarwa da aiki. Ina amfani da kiran bidiyo domin yin magana da mutane daga nesa ba tare da buƙatar haɗuwa a wuri ɗaya ba. Ina yin kiran bidiyo da abokan aiki musamman idan akwai taro, tattaunawa ko shawarwari da suka shafi aiki. Wannan yana taimaka mana mu tattauna batutuwa cikin sauƙi, mu fahimci juna sosai domin ganin fuska yana ƙara fahimta fiye da magana ta waya kaɗai. Haka kuma yana rage ɓata lokaci da kuɗin tafiya. Baya ga aiki ina amfani da kiran bidiyo wajen sadarwa da iyali da abokai. Ina idan muna nesa da juna kiran bidiyo yana sa muji kamar muna tare domin muna ganin juna muna musayar murmushi da labarai. Wannan yana ƙarfafa zumunci kuma yana rage kewar juna. Ina yin kiran bidiyo ta hanyoyi daban daban kamar a waya ko a kwamfuta. Gwargwadon abin da ya fi sauƙi a lokacin. Kafin in yi kiran bidiyo nakan tabbatar da cewa hanyar sadarwa tana da kyau kuma wurin da nake yana da shiru domin mu samu tattaunawa mai kyau ba tare da tangarda ba. Haka kuma ina kokarin yin kiran bidiyo cikin ladabi da tsari. Ina kula da yadda nake magana, yadda nake sauraro da kuma yadda nake kallon wanda nake magana da shi. Wannan yana taimakawa wajen gina mutunci da fahimtar juna. A karshe ina ganin kiran bidiyo yana da fa'ida sosai a wannan zamani domin yana ƙara kusanci tsakanin mutane, yana sauƙaƙa aiki kuma yana taimakawa sadarwa ta zama mai inganci. Saboda haka ina yin kiran bidiyo akai akai kuma ina ganin yana da muhimmanci a rayuwata ta yau da kullum. A rayuwata na soyayya ina kiran bidiyo da budurwata domin duk lokacin da bata tare da ni kuma bamu nan kusa. Ina amfani da shi ne domin mu kalli juna mu yi hira irin ta masoya. Hakan nan yana sa mu ji kamar muna nan kusa kuma mu ji kamar muna tare. Hakan yana da muhimmanci ga gina rayuwar mu na soyayya da kuma rayuwar mu na masoya.

Nawa bokiti muke da su a gida? A gida muna da bokiti da dama domin amfani iri-iri. Ko wani bokiti yana da aikinsa kuma muna amfani da su domin ajiye ruwa, tsaftace gida ko ma a wasu lokuta ajiyar kayan gida. Muna da bokiti manyan bokiti guda uku waɗanda ake amfani da su sosai wajen ɗaukar ruwa musamman lokacin girki ko wanke gida. Haka kuma muna da bokiti ƙanana guda biyu ko uku waɗanda ake amfani da su wajen wanke hakora, wanke kayan yara ko ɗaukar ƙaramin ruwa a waje. Wannan yana taimaka mana wajen gudanar da ayyukan gida cikin sauƙi ba tare da matsala ba. Muna kuma da bokiti na musamman domin ajiyar kayan tsaftace gida kamar sabulu, ruwa mai goge gida da sauran kayan aiki. Wannan yana taimakawa kowa ya san inda zai samu abin da yake bukata cikin sauƙi. A gida muna kokarin kula da bokiti sosai. Bayan amfani nakan wanke su da kyau in busar da su domin su dade suna amfani. Wannan yana taimakawa wajen guje wa wari ko ƙura da zai taru a cikin bokiti. Ina ganin bokiti ba kawai kayan aiki ba ne illa suna da matuƙar muhimmanci a rayuwar gida. Su ne ke taimakawa mutane su gudanar da ayyuka cikin sauƙi kuma suna ba da tsari da tsaftace ga gida. Saboda haka muna da bokiti da dama a gida domin a tabbatar cewa duk ayyukan gida suna tafiya lafiya ba tare da wata matsala ba. Saboda haka ina, muna da bokiti daban daban daga bokiti na ɗiba ruwa, bokiti na ajjiye ruwa, bokiti na ɗiba ƙananan ruwa don wanke hakora da fuska, bokiti na wanke hannu ko wasu harkoki a cikin gida, bokiti na wurin dafuwa, bokiti na cikin wurin fitsari da wurin ragewa, bokiti na daban daban. Muna da wasu bokiti kuma wanda mukan amfani da su ne ta wurin ba da aika zuwa gidan maƙwabta. Wasu bokiti kuma muna amfani da su ne domin ajiye ruwa lalatace wanda za a iya amfani da shi a wurin ragewa. Saboda haka bokiti ba zan iya kimanta bokiti lissafin da muke da su a gida ba. Muna da bokiti da dama kuma kowanne da amfanin shi. Kowanne da tsarin da an riga, an riga an yi masa domin amfanin da zai yi a wurare daban daban da ɓangarori daban daban.

Eh, ina yin aiki bayan lokaci a wasu lokuta, musamman idan akwai ayyuka masu muhimmanci ko wasu abubuwan da suka ƙasa kamala a lokacin aikina yau da kullum. A ganina, yin aiki bayan lokaci ba wai alama ce ta wahala kawai ba, illa wani lokaci ne da ake buƙatar ƙoƙari domin ganin an kamala abin da ya dace. Da farko, nakan tabbatar cewa na tsara abubuwan da zan yi kafin in ci gaba da aiki bayan lokaci. Wannan yana nufin zan duba abubuwan da suka rage, in tsara su bisa muhimmanci, sannan in fara aiki da hankali. Wannan tsari yana taimaka mini in yi aiki cikin natsuwa, ba tare da gaggawa ko yin kuskure ba. Haka kuma, nakan yi aiki bayan lokaci idan akwai lokutan gaggawa a ofis ko gida. Misali, idan wani abu ya zama dole a kamala kafin wani lokaci ko wani taro, sai nakan ƙara karfin aiki domin ganin an kamala shi da kyau. Yin hakan yana nuna cewa mutum yana da ƙwazo, alhaki, da ƙwarewa wajen ayyukansa. Amma duk da haka, nakan kula da lafiya da hutu. Bana son yin aiki har ya kai gagajiya sosai ko rashin lafiya. Saboda haka, nakan raba lokaci tsakanin aikin da hutawa. Idan na yi aiki bayan lokaci, nakan tabbatar cewa na ɗauki ƙananan hutuna a tsaki. In sha ruwa ko in yi ɗan motsa jiki domin jin daɗin jiki da ƙwaƙwalwa. Bayaga wannan, yin aiki bayan lokaci yana taimaka mini in koyi abubuwa da ƙwarewa. Sau da yawa, abubuwan da ba a fahimta da safe ko rana da dare mutum zai iya mayar da hankali sosai. Wannan yana bani damar yin aiki cikin inganci da kyau, kuma yana ƙara ƙwarewata a aikin da nake yi. A ƙarshe, nakan gani yin aiki bayan lokaci wani bangare ne na da'a da ƙwazo idan aka yi shi da tsari da hankali. Yana taimakawa mutum ya kammala ayyukan sa da nagarta, yana ƙara inganta aiki, da samun gamsuwa a zuciya. Saboda haka, ina yin aiki bayan lokaci a lokacin da ya zama dole ko tilas, amma ina tabbatar da cewa lafiya da tsari sun kasance a gaba.

A gaskiya idan aka tambaye ni ko ina fi son fanka ko AC, zan ce ina son duka biyun. Amma idan zan zabi ɗaya da na fi dogara da shi, to AC nake fi so. Dalilin hakan shine domin AC yana da bada sanyi mai ƙarfi kuma mai daɗi, musamman a lokutan da zafi ya yi tsanani sosai. A wannan zamani, yanayi ya canza kuma zafi ya ƙaru sosai musamman da rana da yamma. A irin wannan lokaci AC yana taimaka mini in sami sauƙi da hutu cikin gajeren lokaci da na dawo daga aiki ko wani gajiya. Kunna AC yana sa jikina ya huce zuciyata ta yi natsuwa kuma hankalina ya dawo daidai. Haka kuma AC yana taimaka mini wajen samun barci mai kyau da dare. Idan ɗaki ya yi sanyi yadda ya dace, barci yakan zo da sauƙi kuma mutum baya yawan farkawa da dare. Wannan yana taimakawa lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa domin barci mai kyau yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwa. Amma duk da haka bana raina fanka ba kwata kwata. Fanka ma yana da nasa muhimmancin. A wasu lokuta musamman idan yanayi bai yi tsanani ba, fanka ya isa ya bada iska mai daɗi. Fanka yana taimaka wa iska da ratsa ɗaki, yana rage zufa kuma baya yin sanyi fiye da kima. Haka kuma fanka yana da fa'ida wajen rage amfani da wutar lantarki. Ba kowa ne yake son amfani da AC a kowane lokaci ba, musamman idan ana son a rage kashe kuɗi. A irin wannan yanayi fanka yakan zama mafi dacewa musamman da daddare ko da safiya. Ni kaina nakan yi amfani da AC da fanka bisa yanayi da bukata. Idan zafi ya yi tsanani sosai nakan kunna AC amma idan zafi ya yi matsakaici nakan yi amfani da fanka domin jin iska da annashuwa. Wannan hanya tana taimaka mini in kula da lafiyata da kuma amfani da kayayyaki cikin hikima. A ƙarshe zan ce AC shine abin da na fi so saboda sanyi da jin daɗin da yake bayarwa. Amma fanka ma yana da muhimmanci sosai a rayuwa. Duka biyun suna da amfani kuma mutum mai hankali zai yi amfani da su bisa yanayi, lokaci da bukatarsa. Saboda haka ina son AC amma ba tare da watsi da fanka ba.

Ka na sanya tunatarwa don ayuka? A, ina sanya tunatarwa don ayuka. Domin hakan yana taimaka mini sosai wajen tsara lokaci da gudanar da ayuka yadda ya kamata. A wannan zamani, ayuka suna da yawa, kuma idan mutum bai yi tsari ba, ya na da saukin mantuwa ko jinkirta abubuwa masu muhimmanci. Saboda haka, sanya tunatarwa yana zama wani muhimmin bangare na rayuwata ta yau da kullum. Ina amfani da tunatarwa musamman idan akwai aiki mai muhimmanci da dole ne a yi a wani lokaci na musamman. Misali, idan akwai taro, alƙawari ko wani aiki da ke da lokaci, nakan sanya tunatarwa a waya ko a kalanda. Wannan yana sa in tuna da aikin tun kafin lokacin ya yi don in shirya kaina da wuri. Haka kuma, nakan sanya tunatarwa domin ayukan yau da kullum kamar wasu ayukan gida, karatu ko ayukan da nake so in kammala a rana. Wannan yana taimaka mini in rarraba lokaci na yadda ya dace kuma yana rage mini damuwa. Idan na san cewa na sanya tunatarwa, zuciyata tana samun natsuwa domin na san, na san ba zan manta ba. Ina ganin sanya tunatarwa yana koya wa mutum da'a da tsari. Yana sa mutum ya zama mai kula da lokacinsa kuma yana rage jinkiri. Haka kuma, yana taimaka wa mutum ya kammala ayyukansa cikin lokaci, wanda hakan ke ƙara masa ƙwarin gwiwa da gamsuwa a zuciya. A wasu lokuta, nakan sanya tunatarwa fiye da ɗaya don aiki guda, musamman idan aikin yana da muhimmanci sosai. Wannan yana sa in tuna sau da dama kuma yana hana mantuwa kwata-kwata. Ina ganin wannan hanya tana da amfani sosai, musamman idan mutum yana da ayuka masu yawa a rana guda. A ƙarshe dai, zan ce sanya tunatarwa abu ne mai matuƙar amfani. Yana taimaka wa mutum ya yi rayuwa cikin tsari, ya guji mantuwa kuma ya kammala ayyukansa yadda ya dace. Saboda haka, ina sanya tunatarwa akai-akai domin in kula da lokacina, ayyukana da kuma rayuwata gaba ɗaya.

Nawa ne yawan dangin mu a gida? A gaskiya, yawan dangin mu a gida matsakaici ne. Ba su da yawa sosai ba kuma ba su yi kaɗan kwarai ba. A gida muna zaune tare a matsayin iyali kuma kowa yana taka rawar da ta dace domin zaman lafiya da fahimtar juna su kasance a ko yaushe. A cikin dangin mu muna da iyaye da yaya kuma kowa yana da matsayinsa da alhakinsa. Iyaye su ne ginshikin gida domin su ne ke kula da tarbiyya, tsari da shugabanci. Su ne ke tabbatar da cewa an yi abubuwa cikin ladabi, mutunci da fahimta. Mu kuma yaya muna kokarin yin biyayya da girmamawa tare da taimakawa a ayyukan gida gwargwadon iko. Yawan dangin mu yana ba mu damar sanin juna sosai da kuma ƙarfafa zumunci a tsakanin mu. Saboda ba mu da yawa kwarai muna samun lokaci mu zauna tare, mu tattauna, mu ci abinci tare kuma mu taimaki juna idan wata matsala ta taso. Wannan yana sa mu kasance kusa da juna a zuciya ba wai kawai zama a gida ɗaya ba. Haka kuma yawan dangin mu yana taimakawa gudanar da ayyukan gida cikin sauƙi. Akwai wanda zai share, wanda zai girka, wanda zai ɗauko ruwa ko kuma wanda zai kula da wasu ayyuka. Wannan rabon aiki yana koya mana haɗin kai, alhaki da taimakon juna tun daga kurciya. A wasu lokuta muna samun baƙi daga cikin ƴan uwa kamar kawune, yayi ko ƴan uwa na kusa. Idan haka ta faru gida yakan cika da annashuwa da farin ciki. Duk da cewa baƙi suna ƙara yawan mutane a gida amma hakan yana ƙara mana zumunci da haɗin kai a tsakanin dangogi. A karshe dai ina ganin yawan dangin mu a gida ya dace da mu sosai. Ba ya jawo cunkoso kuma ba ya sa mutum ya ji kishi shi kaɗai ba. Muna rayuwa cikin fahimta, mutunci da haɗin kai. Saboda haka yawan dangin mu yana taimaka mana mu zauna lafiya, mu tallafa wa juna kuma mu gina gida mai cike da ƙauna da zaman lafiya.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Alhamdulillah, dangantakarmu da abokan aiki tana da kyau sosai. A wurin aiki ina ƙoƙarin mu'amala da kowa cikin ladabi, mutunci da girmamawa. Domin ina ganin kyakkyawar dangantaka ita ce ginshikin nasara a kowace aiki. Idan mutane suna fahimtar juna, aiki yakan yi sauƙi kuma sakamako yakan fi kyau. Da farko ina ƙoƙarin sauraron abokan aiki da kyau. Idan mutum ya ji ana sauraronsa, yakan ji ana girmama shi. Wannan yana taimaka wajen rage rashin fahimta da rikici. Ina ba kowa damar faɗin ra'ayinsa kuma idan akwai bambancin ra'ayi, nakan yi ƙoƙarin fahimta maimakon gardama. Haka kuma ina son aiki tare a matsayin ƙungiya. Bana ganin aiki a matsayin na mutum ɗaya kaɗai, sai dai a matsayin haɗin gwiwa. Idan wani ya samu matsala a aikinsa, nakan yi iya ƙoƙarina in taimaka masa. Wannan yana ƙarfafa zumunci da haɗin kai kuma yana sa kowa ya ji cewa muna tafiya tare. Ina kuma kula da magana da halayya a wurin aiki. Ina guje wa magana da za ta iya ɓata rai ko rage darajar wani. Idan akwai matsala, nakan magance ta cikin natsuwa da ladabi. Ina ganin wannan hanya tana taimakawa wajen kiyaye zaman lafiya da mutunci a wurin aiki. Haka kuma ina mutunta lokaci da ra'ayoyin abokan aiki. Idan muna da taro ko aiki tare, nakan tabbatar na zo da wuri kuma na cika abin da aka ɗora mini. Wannan yana ƙara amincewa a tsakaninmu domin mutane suna ganin ana iya dogaro da ni. A wasu lokuta muna yin hira ko tattaunawa bayan aiki wanda ke ƙara kusanci da fahimtar juna. Wannan ba wai yana rage kwarewa ba ne, sai dai yana ƙara gina zumunci da kwanciyar hankali a wurin aiki. A karshe, zan ce dangantakarmu da abokan aiki tana bisa fahimta, girmamawa da haɗin kai. Wannan kyakkyawar dangantaka tana taimaka mana mu yi aiki cikin sauƙi, mu ci ma buri kuma mu kasance cikin yanayi na zaman lafiya. Saboda haka ina ƙoƙarin kula da wannan dangantaka a kowane lokaci domin nasarar aiki a'allaka ne akan yadda muke mu'amala da juna.

Sau nawa nake sarƙake gidanmu? A gaskiya, nakan tsarkake gidan mu akai-akai domin tsafta abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwa. A mafi yawan lokaci, nakan yi tsarkakewa sau ɗaya a rana, musamman a wuraren da ake yawan amfani da su kamar falo, ɗaki da banɗaki. Wannan yana taimaka wa gida ya kasance cikin tsafta da kamshi mai kyau. Da safe ko da yamma, nakan fara da share gida da tsaftace ƙasa. Wannan yana cire kura da datti da suka taru a rana. Bayan haka, nakan goge wuraren da ake yawan tabawa kamar tebura, kujeru, ƙofofi da tagogi. Yin haka yana taimakawa lafiya, musamman wajen rage kwayoyin cuta. A wasu lokuta kuma, nakan yi babbar tsarkakewa sau biyu zuwa uku a mako. A irin wannan lokaci, nakan wanke banɗaki sosai, in tsaftace kicin, in share karkashin kayan ɗaki da kuma wanke labule ko taburma idan ya dace. Wannan tsarkakewa mai zurfi tana taimaka wa gida ya kasance cikin tsari da tsafta na dogon lokaci. Haka kuma, idan akwai baki ko wani muhimmin abu, nakan ƙara tsarkake gida domin ya kasance cikin kyakkyawan yanayi. Ina ganin tsaftacen gida yana nuna yarbiya da mutunci kuma yana sa baki su ji daɗin zama. Ba wai ni kaɗai nake sarƙake gidan ba. Muna yin haɗin kai a gida. Kowa yana taimakawa gwargwadon ƙarfinsa domin aikin yana yi sauƙi kuma ya kammala cikin sauri. Wannan yana koya mana alhaki da taimakon juna. A karshe, zan tsarkake gida ba kawai aiki ba ne, illa wani bangare ne na kulawa da lafiya da jin daɗin rayuwa. Saboda haka, nakan tsarkake gidanmu akai-akai domin in tabbatar da tsafta, kwanciyar lafiya da hankali da walwala ga kowa da kowa a gida.

A gaskiya na fi son amfani da takzi, amma hakan ba yana nufin ban amfani da bos ba. Dukansu suna da nasu fa'idodi, amma takzi ya fi dacewa da ni saboda sauƙi, jin daɗi da adana lokaci. Dalilin farko da ya sa nake son takzi shine domin yana bani sauƙin tafiya kai tsaye daga inda nake zuwa inda nake so. Ba sai na tsaya ina jiran mutane da yawa ba, kuma ba sai an tsaya ana ɗaukar fasinjoji a hanyoyi daban-daban ba. Wannan yana taimaka mini in isa inda zan je cikin sauri, musamman idan ina da gaggawa. Haka kuma, takzi yana bani jin daɗi da natsuwa. Ina samun sarari na kaina ba tare da cunkusu ba. Wannan yana da muhimmanci musamman idan ina ɗauke da kaya ko kuma idan na yi gajiya. A cikin taksi, nakan ji kwanciyar hankali kuma nakan yana sa tafiya ta kasance mai daɗi. Duk da haka, bas ma yana da fa'ida sosai. Bos yana da araha kuma yana taimaka wa mutane da yawa su yi tafiya a lokaci guda. A wasu lokuta, musamman idan bani da gaggawa, nakan yi amfani da bas domin rage kashe kuɗi. Bas yana kuma ba mutum damar ganin mutane daban-daban da yanayin gari, wanda wani lokaci yana da daɗi. Amma a wasu lokuta, bas yana iya kawo jinkiri da gajiya, musamman idan ya cika sosai ko yana tsayawa a wurare da yawa. Wannan shine dalilin da ya sa idan lokaci yana da muhimmanci a gare ni, nakan zaɓi takzi. A karshe, zan ce dukansu bas da taksi suna da amfani, amma taksi ne na fi so saboda sauki da jin daɗin da yake bayarwa. Duk da haka, nakan zaɓi abin hawa bisa yanayi, lokaci da buƙata ta a wancan lokacin. Wannan yana taimaka mini in yi tafiya cikin hikima da tsari.

Wacce biki nake fi so? A gaskiya idan aka tambaye ni wacce biki nake fi so, zan ce bikin aure shine na fi so. Dalilin da ya sa nake son wannan biki shine domin yana da ƙima sosai a al'ada da rayuwar mutane, kuma yana nuna farin ciki da haɗin kai a cikin iyali da al'umma. Bikin aure yana da abubuwa da dama da suka sa nake jin daɗi. Na farko, yana haɗa mutane da yawa ciki har da dangi, abokai da makwabta. Wannan haduwa yana sa zumunci da dangantaka su ƙara ƙarfi kuma yana sa kowa ya ji daɗi da farin ciki. Haka kuma, bikin aure yana da tsari da kyakkyawan yanayi. A cikin biki ana samun kayan ado, abinci mai daɗi, waƙa da raye-raye da kuma nishaɗi da annashuwa. Wannan yana sa kowa ya more lokaci musamman ma waɗanda suka halarta domin jin daɗin wannan rana mai muhimmanci. Ina kuma son bikin aure saboda yana koyar da ladabi da tarbiyya. Ana girmama manya da baƙi, ana nuna godiya kuma ana koyi da kyawawan halaye. Wannan yana sa bikin ya zama abin tunawa. Ba kawai rana ce ta nishaɗi ba, har ma rana ce ta koyarwa da tunani mai kyau. Baya ga wannan, a bikin aure nakan fi jin daɗin abincin gargajiya da kayan marmari. Wannan yana sa zuciya ta yi annashuwa kuma yana ƙara jin daɗin kasancewa tare da dangi da abokai. Abin da ya sa bikin aure ya fi sauran bukukuwa soyuwa shine haɗuwar farin ciki, kyakkyawan yanayi da nishaɗi mai ɗorewa. A karshe zan ce bikin aure yana da muhimmanci sosai a rayuwa, ba wai don nishaɗi kaɗai ba illa saboda yana ƙarfafa dangantaka, yana nuna godiya da ladabi kuma yana koya wa mutane darussa mai masu amfani. Saboda haka idan aka tambaye ni wacce biki nake fi so, zan ce bikin aure shine na fi so domin yana haɗa farin ciki, nishaɗi da ilimi cikin lokaci guda.

Yaya nake ajiye takardun aiki? A gaskiya ina ajiye takardun aikina cikin tsari da tsabta, domin ina ganin hakan yana taimaka mini wajen saukaka aiki da kuma adana lokaci. Idan takardu suna a wuri mai kyau, mutum zai yi ta neman su ba a lokacin da ake buƙatar su kuma hakan yana rage rikice-rikice a wurin aiki. Da farko, nakan rarraba takardun aiki bisa nauyinsu. Takardun da suka shafi ofis nakan ware su dabban, waɗanda suka shafi kuɗi su ma dabban, haka kuma takardun sirri ko masu muhimmanci nakan ba su kulawa ta musamman. Wannan rarrabawa tana taimaka mini in san inda zan neme su cikin sauƙi. Haka kuma nakan yi amfani da fayiloli da jakuna na musamman domin ajiye takardu. Kowane fayil yana da sunansa ko alamar da ke nuna abin da ke cikinsa. Wannan yana hana takardu gaurayewa kuma yana kare su daga lalacewa ko ɓacewa. Ina kuma tabbatar da cewa fayilolin suna a wuri mai tsabta da bushewa. A wurin aiki ko gida, nakan tanada wurin na musamman domin takardun aiki. Ba na aje su ko'ina ba, ba tare da tsari ba. Idan na gama amfani da takarda, nakan mayar da ita wurinta nan da nan. Wannan yana taimaka mini wajen kula da tsari da kuma hana cunkoso. Baya ga haka, a wannan zamani nakan yi kokarin adana wasu takardu ta hanyar lantarki. Nakan ɗauki hoton wasu takardu masu muhimmanci ko in adana su a kwamfuta ko waya, domin samun kariya idan wani abu ya faru da takardun asali. Wannan hanya tana taimaka mini wajen tabbatar da cewa bayanai ba su ɓacewa. A wasu lokuta kuma nakan duba takarduna lokaci zuwa lokaci domin in cire waɗanda ba su da amfani, in gyara tsari ko in sake sare fayiloli. Wannan yana sa wurin aiki ya kasance cikin tsabta da sauƙin amfani. A karshe, zan ce yadda nake ajiye takardun aiki yana nuna tsari, kula da ɗaukar nauyi. Ina yin hakan ne domin aikin ya gudana cikin sauƙi, rage damuwa kuma in kasance a shirye a kowane lokaci. Saboda haka, nakan ajiye takardun aiki cikin tsari da tsabta, domin hakan yana taimaka mini sosai a rayuwar aiki ta yau da kullum.